Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Yanda nake tabbatar da ingancin aiki nakan yi ƙoƙarin na yi shi cikin natsuwa, cikin fasaha da kuma cikin hankali ba tare da na yi abun da ba shi ya kamata ba. Nakan yi ƙoƙari naga na tabbatar da duk abun da ya kamata na yi na aiki shi nake yi. Yawanci kuma shi ke sa a samu daidaito a wojen aiki. Zaka gani ogan ka yana alfahari da kai ba tare da yaga ko ka yi abun da ba shi ke nan ba. Ingancin wojen aiki kuma yana kawo natsuwa, yana kawo kuma, ehm, sa a ji farin ciki to ya yi wojen yin aiki da kai kuma yakan sa kowa a wajen aiki ya dinga zuwa ya zo ya koya yanda kake yin ayyuka ba tare da wata matsala ba.

Nawa madubi kuke da su a gida? Muna da madubi aƙalla guda huɗu a cikin gidanmu. Muna damu muna da bayi guda hudu kuma kowane ɗaki yana da nashi madubin da mutum ke zuwa ya je ya duba. Sannan kuma akwai madubi a ɗakina, akwai madubi kuma a ɗakin ƙannaina mata da suke amfani da shi. Sa'an nan ma akwai madubi a ɗakin mamana wanda idan ta yi shinya za ta fita unguwa ta kan duba ta kalla kanta. Shi madubi abu ne wanda mutum zai duba ya gani ya ga ya yi shiga yanda ya dace ba tare da ya shiga irin ta hauka ba kuma shi dole ne mutum ya dinga amfani da shi. Yanzu za ka je ka yi ɗab'in a ɗankwali ke mamata su kuma fi amfani da su don yawanci za ka ga suna yawo da shi a cikin jakunkunansu domin idan za su fita su dinga gyaggya a jikinsu saboda su mata sai da kwalliya a duk inda suke.

Tana yin bacci da rana? Eh, ina yin bacci da rana. Nakan yi bacci a rana sosai. Kusan kullum nakan yi bacci a rana, sai dai in ranar da, ina da aiki sosai ko kuma ranan ina da makaranta ko jarrabawa to shine gaskiya ban cika yin baccin rana ba. Amma duk sanda kan bani da wani aiki sosai kamar weekend in sati a lahadi gaskiya nakan yi kokari nayi na yi baccin rana ako da yaushe wanda kuma shi yake samun natsuwa. Ko kan ban yi zan ma haka ban dade da tashi daga baccin rana ba saboda na dawo daga jarrabawa na gaji sosai na samu na kwanta. Gaskiya ina jin daɗin bacci rana da nake yi.